Eh, kafin in kwanta bacci nakan yi kallo, a nakan yi ma yara na karatu. Sannan in yi kallo, sannan in yi addu'a, sannan in kwanta bacci. Wa'inan su ne abubuwan da na ke yi.

Eh ina ƙetare kafafuwa wurin zama. Kafafuwa mutane da dan suna jajjere sun tare wuri zan ƙetare su sai na zauna. Wanda kuma ya jaye kafafuwa nai ba zan ƙetare ba. Wanda kuma yab bassu zan ƙetare.

Eh nakan, nakan bincika in gano inda matsalar take sannan in yi ƙoƙarin magance matsalar. Ta fiskoki da dama. Na farko nakan bincika wacce irin matsala ce tun farko sannan in binciki hanyar da zan gyara ta.

Kawo in ba ka. Eh, da yake ni bahausa ce, ina koyon yaren turanci, ina koyon indiyanci, ina koyon larabci, ina koyon harda, ina koyon hillanci, ina so yare da yawa. Ina jin daɗi inga na iya yare da yawa, shi ya sa ina koyon yare.

Eh nakan yi amfani da matashin kai guda, sai dai idan na ga bai isa ta, sannan nakan riɓanya matashin kai biyu. Matashin kai guda ma in yana da girma da taushi ya ishe ni amfani.

Na fi son yanayin sanyi. Ko da yaushe na fi son yanayin sanyi kuma ina son yanayin damana. Amma dai yanayin zafi baya da daɗi. Ba na son nai saboda yanayin zafi za ka ga mutane suna wahala sosai. Sannan kuma se a samu rashin wutar lantarki saboda zafi. Sannan ga in kana wurin daji, miyagun ƙwari sun fi hitowa kamar irin su kunama da sauransu. Sanyi ya fi sosai bisa da zafi.

Eh ina son, ina yin wasa irin, irin ta ludo, caɓal, carafke kenan, wasan carafke, duka su na birge ni na kan yisu.

Akwai biki kala-kala nan musamman wurin mu na Hausa amma duka na fi son bikin sallah da bikin aure. Su nafi so saboda in ka, akwai bikin suna, wedding eh naming ceremony, akwai bikin sarauta, akwai bikin kwidu, akwai bukin bukukuwa da yawa amma na fi son bukin sallah bikin aure.

Eh sosai ina iya jefa dutse yayi nesa. Idan na jefa shi kusa kusa kuma ina iya jefa shi da nisa. Saboda ya danganta ga dujen da mutum ya ɗauka. Amma in na ɗauki dutse mai mara nauyi sosai ina iya jefa shi da nisa.

Nakan wanke kayayyaki ko da yaushe. Ko wace rana ina iya wanke kayayyaki kuma ko wane lokaci. Ina iya wanki da safe, ina iya wanki da rana, ina iya wanki da dare kamar irin takwas zuwa tara ko zuwa goma. Duka ina iya wanki. Musamman ina da bukatar fita da tufafin yan zama kuma sun yi datti to ina iya wanke su da dare.

Eh, sometimes ina karanta jarida. Ba kasafai ba de, amma idan na samu sometimes nakan karanta. Amma idan ban samu ba, ban ganni su ba, ban karanta wa, sai dai in saurari labarai a kafafen yada.

Eh, at times nakan kare wayata, nakan yi deleting abubuwa da yawa saboda in kare wayata daga ƙwayoyin cuta na virus kada su same ta.

Eh, most of the time ina zama saman da kujera amma dai na fi zama saman kujera bisa tabarma. Naka zauna bisa tabarma, kama in za ni cin abinci ko wani abu dai, maka manchin haka nan. Amma a kasari na fi son zama saman kujera.

Yes, I can buy a lot in the market. Ina sayen abubuwa da yawa a kasuwa kamar kayan abinci, kayan cosmetics kamar kayan sawa na tufafi.

Eh, ina kawo wa, a gidanmu kome da kome na samu. Sometimes duk abin da na samu, to a gida nake kawo wa. Ba zan tsaya in ci ni kaɗai ba, Nakan kawo shi a gida kowa sai ya amfana. Saboda, abin da ka ba suwa gida ya.

Eh sosai, ina rufe baki lokacin da nake yin hamma saboda kada wani abu ya shiga cikin baki. Idan mutum yana hamma, it's better ya rufe baki.

Ina da jadawalin aiki a gida na, kamar da safe me yak kamata a dafa sai in yi jadawali. Sannan waye ke da shara cikin yara sai in yi jadawali, eh, tsara masu. Time table kenan, waye ke da girki, waye ke da wanki.

Ina amfani da Android, wayar Android, ah, Smart, Smart 5 Android. Saboda ina jin daɗin amfani da Android amma dai ina son in koma ma amfani da, da iPhone, da irin iPhone da irin tabs saboda suna da daɗin mining. Wani abu cikin AirDrop bai saurin.

A'a, duk wani voice da kun kajiya a murya a nan duka nau na. Duka ban amfani da wani wurin ya taimaka mini a murya kuma ban amfani da wani injimi don ya taimaka min da murya. Duka murya na ne, ni ka magana da ku.

Eh, nakan kiyaye lafiya ta hanyar tsaftace girki, tsaftace muhalli, sa net a gidan sauro ke nan. Sannan nakan kiyaye kiwon lafiya na da na yarana ta hanyar kula da makwarara.

Ina cin abincin rana ne a ƙarfe goma sha biyu na rana. Sannan wani lokacin kuma in na yi laicin abinci ko ban da kayan da huwa da na same su to na kan ci wuraren ɗaya.

Eh, ina sanya hula. Ina sanya hula a kaina. Nakan sanya hula, nakan sanya ma yara na hula. Sannan nakan yi amfani da hula musamman lokacin sanyi. Nakan canza ma daga hula mai ta'adda in sa hula ta sanyi mai saka siliya. Nakan sanya hula sosai. Akwai, a, tufafin da in na sa suma ko ɗan kwali na nakan manshe shi hula. Saboda hula tana da daɗin sawa tana da sauƙin sawa. Hula ta.

Ina son lokaci kamar sha ɗaya. Rana ba ta yi zafi sosai ba sannan kuma safiya akwai sanyi sanyi. Sannan ina son cikin lokacin rana ina son da bayan la'asar. Akwai rana sannan dare bai yi ba sannan kuma an wuce rana. Rana ba ta da karfi sosai lokacin ina son waɗannan lokuta cikin rana amma ba na son rana ta yi kaifi.

Eh, nakan yi amfani da kayayyaki kala kala. Kamar waya saboda duk abin da kwamfuta takayi waya ma tana yi nai Duk abin da aa laptop yake yi waya yana yi nai. To, nakan yi amfani da waya wurin searching Google abin da duk ban fahimta ba ko in shiga Chrome. Manhajar Chrome ita ma kana fahimtar abubuwa.

Eh ina amfani da tawada kala blue launin blue ta fi daɗi sai dai wani lokaci nakan sa tawada kala baƙi. Tama tana da daɗin rubutu tawada kala baƙi.

Eh ina kunna kendir a gida. Ina kunna fitila rechargeable, ina kunna kendir, ina kunna fitila ta batir. Yanzu dai an rage amfani da kendir saboda akwai fitila rechargeable.

Ina tarbar baƙo ta hanyar maraba da bashi wuri ya zauna, sannan kuma ina bashi ruwa ko abinci abin da dai ya sauwaƙa. Baƙo yana jin daɗi da baƙo ina tarbo ne idan ya zo yana son zuwan baƙo.

Ina son takalma, na hi son takalma flat, ma to ma'ana waɗanda ba su da tsini, ba su da tudu. Sabida masu tudu sukan cutar da mutum, sukan iya sa ya faɗi. Amma takalma flat waɗanda abba su da tudu, suna da sauƙin tafiya.

Eh, ina amfani da kunnen waya saboda shi kunnen waya yana sauƙaƙa wa'inda ake wayar da kai ba za su kama kadame su da kunne da sautin wayar kaba. Shi yasa na kasa kunnen waya yana da daɗin amfani.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa. Idan fita ta kama ni gashi ana ruwa to na kan biɗe lema in riƙe saboda tana kare ruwa da duka kan mutum daga ruwan sama. Idan ka kare ta.

Eh ina cin citta, abinci tana da daɗi musamman tana maganin mura citta musamman in ta jiya sosai tare da tafarnuwa cikin abinci ko cikin juice ko kuma idan aka sa a ma abinci nama to a ƙasa tafarnuwa da citta tana da daɗi.

Duk da ba ayi min albashi, amma dai na san ranar albashi mutane, suna cikin farin ciki, suna jin daɗi, suna estimating, sun riga sun yi lissafin lissafin abin da za su saye, da waɗannan kuɗi na albashi. Kuɗi dai suna da daɗi.

Ina shan ruwa sosai a yini, kama sau shidda zuwa takwas. Saboda shan ruwa yana inganta lafiya ta jiki sannan kuma yana maganin ƙishirwa.

Eh to da tashi na, ina kula in kattanta duk gida, in gyara ko ina, sannan in fara aikace aikace na girki da sauran su.

Wai ba ku dai ruhe muna, mu anan inda muke ba mu, ba a da babu gidan fim. Dauri dai akwai wani wuri cinema kuma an inda aka zuwa kallon fim yanzu kuma an bari an rufe wurin an bari. Saidai ka ka yi kallo gida? Ga TV in ba ka da TV ka yi da waya.

Eh to, ina-- daddan ina aiki da ƴan makaranta, ina rubuta takarda, eh in nemi izini na hutu. Amma yanzu da nake gida kawai iyaka ina so in huta sai in huta.

E to kujeru na suna da daɗin zama, suna da daɗin kujeru sai dai wasu kujeru in ka gane su ka san sai sun fi daɗin zama da taushi.

A'a na fi son, a da kan na fi son shinkafa amma yanzu na fi son tuwo bisa ga shinkafa. Saboda tuwo yana sa cikinka nan da nan ya cika, ka je ya yi nauyi. Amma ita shinkafa da ka ci ta ba ka daɗewa har dai inda salat sai ta narke. Amma tuwo yana riƙe ciki sosai. Na fi son tuwo bisa shinkafa.

Eh, muna ajiye kwafin bayanai mu sosai ko musamman na karatu, bayanan karatu, bayanan aiki, bayanan asibiti ko kuma bayanan da duk sun haƙun shirya muna ajiye kwafin su saboda suna da amfani a.

Eh, ina iya ɗaure ƙulli, ƙulli sosai. Ina iya ɗaurewa, in ja ƙulli amma dai ba sosai nake da ƙari ba. Wani ya ansa ya ɗaure sai na ga hitsun kuwa bisa ganawa. Ina iya ɗaure ƙulli.

Eh idanuna launin baƙi na da fari, sai dai in suna ciwo sukanyi ja, amma dai launin fari na da baƙi ciki. Launin fari da launin baƙi. Na tsakiya, shi abbaƙi ya aka ce mishi,

Wurin aiki in ka samu wanda yafi biyan albashi to ya fi daɗi, da kuma wanda suke da mutunci shi yasa mutane da yawa suna ɗa dan wurin canjin wurin aiki, ana ɗa dan canjin wurin aiki saboda albashi da yanayin yadda shugabanni ka gudanar da ofis.

Eh to, in saƙa na siliya na ina iya wa ko kuma ina iya yanka wani abu in ɗinke da allura, wani kyalle in ɗinke da allura sai ya fito amma ba zai fito sosai ba kamar ɗinkin siliya.

Aiki da wuri-wuri ya fi ka fita aiki da wuri ka fita saboda ka cika ƙa'ida aikin ka da cin kuɗin albashin ka, ka fita da wuri ka kula da aikin da ka shiga yi. Ka fita, ka hi kowa sau koma sai ka kula da aikin ka ko da ka bar aiki da da jiya yau za ka iya kammala shi.

Eh ina taimakawa mutane da gwargwado abin da a gari ina taimaka musu idan suna ɗauke da abun in ya musu nauyi. Ina taimaka musu da abinci, ina taimakawa mutane da kuɗi idan ina da su wa inda ba su fi ƙarfi na ba. Mutane ana son a basu taimako ta ko wane fanni, saboda kaima wata rana ana iya yi maka ta.

Eh, ina son kiɗa mai taushi. Ina son kiɗan jazz. Ina son kiɗa, eh, mai sauƙi, mai taushi wanda yana iya sa ka kai bacci. Kiɗa yana da taushi da sauƙi.

Eh ina shaƙatawa a lokacin hutu sosai, ina ziyarar mutane, yan uwa da dangi sannan ina, ina iya yin kallon fina-finai, ina iya.

Ban cika son cin abincin titi ba, na fi son inci good food, abinci mai kyau na gida wanda na girka da hannu ko dai girkin wani na gida. Amma ban cika son abincin titi ba sai dai in ta kama dole, kama in kayi tafiya babu yadda za kayi.

Ina zuwa kasuwa lokacin da dunna samu damar zuwa, lokacin da dunna samu ƴan kuɗin cefane. Ko dubu guda gare ina iya zuwa kasuwa saboda siyan wani abun da bukata tai tattaso. Saboda a babu wani lokaci takamaimai na zuwa kasuwa. Kawai ana zuwanta ne idan kana buƙatar sayen abu. Amma na ga wasu suna shiga rikici.

Eh ina dure ma barkono yaji kenan amma ba sosai ba. Ina so nai cikin abinci amma bana son yayi yawa sosai, saboda in yayi yawa yana rikita mutum he ya samu abu me zaƙi yaci.

Ina son kacici-kacici da akeyi a cikin TV na yan makaranta yara, ƙanana ana tambaya su suna bada amsa sannan zaka ga wani ɓangare ya fici bisa ga wani bangare. Kacici-kacici abu ne mai kayatarwa sosai.

Idan na kamu da mura, na kan biɗe cough syrup in sha ko kuma wani maganin da ake ce miza grief sannan na kan biɗe. Ina iya yin jus ɗin na a ci ta abu in sha sannan na kan samu face mask in daɗe hancina saboda iska yana shiga kuma ina bashi ba mutane suna iya kamuwa in na atushewa.

Eh sosai. Muna shuka tsire-tsire a gida dan. Na shuka irin mangwaro, na shuka fruit. Akwai wani ice da aka ce ma fruit, lema. Na shuka shi. Sannan na shuka guro, okro, na shuka alayyahu da kabushi duka, da gyada, groundnut duka.

Eh ina koyon fasaha sabuwa wadda ta ƙirƙiro aka ƙirƙiro da ita. Ina son koyon fasahohi sabbin hitowa, sabbin ƙirƙirowa, saboda zamani yana wucewa. Zamani yana tahowa da ƙirƙire-ƙirƙiren fasahohi kala kala.

Eh ina son launi, launi da yawa. Amma dai duka na fi son launi, tsanwa green, green tsanwa danyan haki. Duka haka muna ce mata haka da yaren mu danyan haki, tsanwa green ina so ne sosai cikin kaloli.

Eh, a unguwar mu tana nan a kusa da titi. Tana da daɗi saboda akwai shaguna, shagon sayar da tumaturi da kayan miya. Akwai shagon sayar da duka kayan da kake so. Tana nan bakin titi kuma akwai gidaje masu ƙayatarwa. Akwai gidajen da ba masu sauƙi.

Eh ina son ayaba, ina son apple, cikin kayan marmari sosai ina son su. Duka kayan marmari ina son su amma dai na fi son apple, ina son in ci strawberry don ban taɓa ci ne ba.

Eh, na kan yi bukin ranar haihuwa, yadda muka yi shi ana, ana baɗo abinci mai kyau a gayyato mutane sannan aka yi kek wasu masu hali suna yin kek su yanka.

Eh nakan mike jiki da safe, nakan mike jiki da safe bayan, bayan na ƙare komi da sallah, na ƙara amito akwai titi layi mu to sai in bi layi in kai ƙarshen ta sai in dawo.

Eh to gidan abinci kala kala ne, wasu suna yin abinci na Turawa, wasu suna yin na gargajiya, wasu kuma suna yin duka. Na fi son inda aka gidan abincin da aka ko wane kala, saboda wanda duk ya burge ni in ci shi.

Eh ina kula da gashi na, ina, ina sa shampo in wanke shi sannan in samu man kitso mai kyau, man kwakwa coconut oil in shafa mashi. Yana sa gashi ƙyalli yana kuma hana ƙaɗewa.

Eh, mu kan haɗu ta waya mu tattauna mu yi ciniki sannan kuma mu kan haɗu gida, mu kan haɗu gida mu tattauna mu sayar dukkan yanda aka so, sannan a biya abokan ciniki abokan hulɗana masu daɗi.

A'a, rabe yana da uniform tun ina a secondary school. Da na gama primary, da uniform, na gama secondary school, da uniform. To a, a, a, higher institution ba a sa uniform. Na kasa personal, tuhahin gida. Amma ban yi wani aikin da aka sa uniform ba.

Ina ko jin yana cara da tun da safe zakara ba. Ina jin kukan zakara nan maƙobtanmu. Kiri kiri. Ina jin zakara yana kuka.

Eh musamman in na siyo 'yar kankana ta. In na yayyanka ta ta yi ruwa to ina kurɓe ruwan nan in shanye su, suna da daɗi. Ko ruwan kwakwa, kwakwa tana da wasu ruwa cikinta. Ruwan 'ya'yan itace suna da matuƙar daɗi ga sa lafiya a jiki.

A'a, ba ni da katin kasuwanci. Kasuwanci na nauna cikin gida abubuwa kaɗan na nika saida wa na mata da turarukka. Ba ni da wani katin kasuwanci saboda bata yi yawa ba kasuwanci na.

Eh, ina riƙe riga a aljihu na. Riƙe riga a aljihu abu ne mai kyau, saboda kana ajiye abubuwan ka a cikin aljihu, abu mai mahimmanci ka da ya faɗi.

To wata tambaya zan amsa, tasu ko taka? Eh ina son ciyar da hutu, ina son ciyar da hutu. Ciyar da hutu yana da kyau, yana da daɗi. Eh ciyar da hutu ba tabbas, ba shakka.

Ina ni, ina ni ina tara tsabar kuɗi. Ina ni, a'a, da na sami kuɗi nan nika buƙatunsu in kashe su. Wataran dai in ciniki na same shi da yawa ina zan tara wa, taro kwabo in tara buƙata kashe su da turkwarori.

Eh a ƙarshen mako ina so in samu kuɗi, a ƙarshen mako in kai ziyara wurin ƴan uwana kuma ina so in yi wani girki mai daɗi dani da iyalina mu ci har in ƴanma wani. A ƙarshen mako yana da daɗi.